Yaya kake jin hayaniya? To hayaniya wani lokacin takan damuna, takan hana ni aiwatar da abubuwa na yadda yakamata. Don haka hayaniya.